Yaya kake gaishewa mutane? Yaya kake gaishewa mutane? Yaya kake gaishewa mutane? Yaya kake gaishewa mutane? Yaya kake gaishewa mutane? Ina gaishe da mutane ne. Idan manyan mutane ina durƙusawa har ƙasa in gaishe su. Idan kuma abokina ne, sa'ana gaskiya bana durƙusawa. Ina dai gaishe shi in bashi hannu mu gaisa mui musafa, a.

Yaya kake jira alayi? Yaya kake jira alayi? Yaya kake jira alayi? Yaya kake jira alayi? Yaya kake jira alayi? Yanda nake jira alayi ya danganta da yawan tsawon layin. Idan layi yana da tsaho sosai, gaskiya bana iya jira wa. Amma kuma idan bai da tsaho, ina zama ina hutawa sai in jira har layi ya iso kaina. Amma kuma in yi a tsaho gaskiya bana iya tsayawa saboda ƙafa nuna mun ciwo.

Me kake da ragowar abinci? Me kake da ragowar abinci? Me kake da ragowar abinci? Me kake da ragowar abinci? Me kake da ragowar abinci? Me kake da ragowar abinci? Idan abinci ya ragu, ina ƙoƙari ina kina almajirai ne sai in basu wani abincin su ma su ci su ji daɗi don in samu lada. Amma ni bana watsar da abinci gaskiya. Idan kaga na watsar da abinci to tabbas abincin ya lalace sai in watsa.

Kana son abinci mai yaji? Kana son abinci mai yaji? Kana son abinci mai yaji? Kana son abinci mai yaji? Kana son abinci mai yaji? Gaskiya kwanakin baya a shekarun baya ina son abinci mai yaji amma yanzu gaskiya bana son abinci mai yaji, saboda yanzu ina fama da basir idan naci abinci mai yaji yana taso mun da basir dina.

Wani irin tufafi kika fi so? Wani irin tufafi kika fi so? Wani irin tufafi kika fi so? Wani irin tufafi kika fi so? Wani irin tufafi kika fi so? Wani irin tufafi kika fi so? Gaskiya na fi son tufafin mai da ake ce ma plain, plain, plain. Ba getzner ba, ba yadi ba. Na fi son plain. Plain ɗinnan manyan kaya yana mun daɗin sawa a jiki, saboda bai da nauyi, bai da wani chumburi chumburi.

Kana fi son fensir ko alkalami? Kana fi son fensir ko alkalami? Kana fi son fensir ko alkalami? Kana fi son fensiri ko alkalami? Kana fi son fensiri ko alkalami? Kana fi son fensiri ko alkalami? Na fi son fensiri akan alkalami saboda shi fensiri idan ka yi rubutu da shi ko da a ce ka yi ba daidai ba, za ka iya gogewa ka sake rubutawa ne akan alkalami. Alƙalami idan ka yi rubuta da shi ko shi ke nan rawar da shi, ba za ka iya gogewa ba, ba za ka iya canza sake ba.

Kana da babbar gida? Kana da babbar gida? Kana da babbar gida? Kana da babbar gida? Kana da babbar gida? Kana da babbar gida? Kana da babbar gida? Kana da babbar gida? A'a, gaskiya ban da babbar gida amma dai ina da babbar fili saboda gidana ba babba bane. Gidana matsakaici wanda zan iya rayuwa daga ni sai matata sai 'ya'yana guda biyu. Amma dai ina da ƙaton fili wanda zan iya komai a ciki.

Yaushe kake farkawa kullum? Yaushe kake farkawa kullum? Yaushe kake farkawa kullum? Yaushe kake farkawa kullum? Yaushe kake farkawa kullum? Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa ne da safe ko da yaushe. Idan na kwanta karfe takwas na dare, sai in farka karfe shida na asuba. Inyi sallah a asuba, in shirya in tafi wai wajen aiki.

Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu wajene mai tsafta. Wajene inda tattatara mutane kala kala cike akwai Hausawa, akwai Yarbawa, akwai Igbo, kuma wajene akwai mutunta juna akwai sanin ya kamata.

Kana iya tsalle igiya? Kana iya tsalle igiya? Kana iya tsalle igiya? Kana iya tsalle igiya? Kana iya tsalle igiya? Kana iya tsalle igiya? A'a, gaskiya bana iya tsallake igiya saboda ni bana tsawo. Banda tsawo, to banda tsawon da zan iya tsalle igiya. Da--da ce igiyan bai yi nisa can sama ba ne to ina iya tsallekewa amma gaskiya bana iya tsallake igiyan.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Menene abin da kake tunawa daga yaro? Menene abin da kake tunawa daga yaro? Menene abin da kake tunawa daga yaro? Menene abin da kake tunawa daga yaro? Sanda nake yarin ta abin da ke iya tuna wa akwai wata rana wan-- sanda wata tsohuwa tazo gidanmu tana cewa a tsammata ruwa na ɗiba ruwa na ba ta. Ina tuna wannan abin, ko da yaushe na san wannan abin in sha Allahu abu ne wanda na yi shi abin da ya dace. Kuma in sha Allahu na san Allah zai biya ni da mafificin alheri.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Yaya kake kiyaye kalmar sirrii? Yaya kake kiyaye kalmar sardi? Yaya kake kiyaye kalmar sardi? Yaya kake kiyaye kalmar sardi? Gaskiya ni dai wani bawon Allah ne mai sirri kuma mutane suna jindaɗi idan sun ban sirri sabida ni ina kiyaye kalmar sirri. In dai ka zo ka faɗa min abu kuma ka ce mun sirri to ina ƙoƙari ina tsare mutum cin wannan kalma bana faɗa ma kowa.

Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki musamman idan lokacin sanyi ne ko lokacin damuna a cikin ɗaki nake kwana, amma kuma idan lokacin sanyi, idan lokacin zafi ne a waje nake kwana saboda zafi wani, wani yanayi ne wanda bana so. Yana wahalar da ni sosai.

Nawa takalma kake da su? Nawa takalma kake da su? Nawa takalma kake da su? Nawa takalma kake da su? Nawa takalma kake da su? Nawa takalma kake da su? Nawa takalma kake da su? Ina da takalma aƙalla, aƙalla, aƙalla ƙafa talatin ko da yaushe. A wata sau ɗaya na kisa zakamin yi. In na sashi wannan yau shikenan bazan ƙara saurayi wani, sai wani wata saboda ina takalma da yawa ku san kai ƙafa talatin.

Kana biyan kuɗi ta waya? Kana biyan kuɗi ta waya? Kana biyan kuɗi ta waya? Kana biyan kuɗi ta waya? Kana biyan kuɗi ta waya? Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya saboda yanzu muna wani rayuwa ne, rayuwa da dole sai ka yi ta, ta, ta waya. To komai da nake yi ta waya nake yi. Biyan kuɗi ta waya nake yi, sa kati ta waya nake yi, sa mita ta waya nake yi, komai da komai ta waya nake yi.

Menene burinku a aikin? Menene burinku a aikin? Menene burin ku a aikin? Menene burinku a aiki? Ni dai burina a aiki shine inyi abunda ya dace kuma kowa ya yabeni. Ni banso ace gashi nayi wani abu dabai daceba.

Wani irin ice cream ka ka fi so? Wani irin ice cream ka ka fi so? Wani irin ice cream ka ka fi so? Wani irin ice cream ka ka fi so? Wani irin ice-- ice cream ka ka fi so? Ice cream da na fi so shine na fi son vanilla, na fi son chocolate vanilla, inason strawberry vanilla, inaso-- inason popsicle, ina son su da yawa da yawa. Ma na fi son old school barilla. Yafi min daɗi gaskiya.

Kana sanya hula? Kana son ya hula? Kana son ya hula? Kana son ya hula? Kana son ya hula? Kana son ya hula? Kana son ya hula? Kana son ya hula? Eh, a matsayin na mallan bahaushe, in na sa manyan kaya, in na sa manyan kaya, ina sanya hula. Amma in na sa ƙananan kaya kuma bana sanya hula gaskiya. Amma duk randa na sa manyan kaya, dayake na fi, mu'amala da manyan kaya, ina sa hula.

Ya dangantakarku da Maƙota take? Ya dangantakarku da Maƙota take? Ya dangantakarku da Maƙota take? Ya dangantakarku da Maƙwabta take? Ya dangantakarku da Maƙwabta take? Ya dangantakarku da Maƙwabta take? Gaskiya muna dangantaka mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai imani, mai mutunci. Muna dangantaka na sanin ya kamata tsakanin da Maƙotana, saboda ina masu abin da ya dace su ma su namin abin da ya dace ba cuta, ba cutarwa.

Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana ne koda yaushe da daddare. A sa'in ƙarfe takwas na dare idan na dawo daga wajen aiki. A lokacin nake kwana kullum koyaushe. Haka nake yi.

Wane shago kuka fi zuwa? Wane shago kuka fi zuwa? Wani shago kuka fi zuwa? Wani shago kuka fi zuwa? Wani shago kuka fi zuwa? Wani shago kuka fi zuwa? Wani shago kuka fi zuwa? Na fi zuwa shagon kusa da gidanmu. A nan nake zuwa in sayi duk abun da zan siya saboda yana da sauƙin, yana da sauƙin siyan abu.

Kana saurara rediyo, kana saurara rediyo, kana saurara rediyo, kana saurara rediyo, kana saurara rediyo, kana saurara rediyo, kana saurara rediyo. Da shekarun baya ina sauraron rediyo amma yanzu bana sauraron rediyo. Saboda yanzu akwai cigaban waya, ko da yaushe ko me kake son gani za ka kalle shi a waya, za ka ji a waya. To yanzu gaskiya bana sauraron rediyo saboda duk wani labari da nake so in samu na news ina ganin a wayana.

Me kake saye daga kasuwa? Me kake saye daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Ina siyan abubuwa da yawa idan na je kasuwa. Duk abin da na je siya a lokacin in dai na rubuta shi a cikin list to, ina samu ina siya. Ko mun tsadar abin nan kuwa zan daure in siya.

Sau nawa kake amfani da intanet? Aka-- sau nawa kake amfani da intanet? Sau nawa kake amfani da intanet? Sau nawa kake amfani da intanet? Sau nawa kake amfani da intanet? Sau nawa kake amfani da intanet? Gaskiya nidai ina amfani da intanet ne ko da yaushe a kullum, kullum, kullum, saboda komai nawa a intanet na ke yi, ko da kuwa a ce aiki ne da intanet na ke amfani. To ina amfani da intanet ne koda yaushe kullum, kullum, kullum intanet.

Yaya sa hannun ku yake? Yaya sa hannun ku yake? Yaya sa hannun ku yake? Yaya sa hannun ku yake? Yaya sa hannun ku yake? Yaya sa hannun ku yake? Gaskiya sa hannu na ina rubuta sunana ne complete Abdirashid. Ina wata Abdirashid sai in ɗanyi wani jala a sama, in jala ya gefe sai in wani rubutu a tsakiya. Ni haka sa hannu na yake ko da yaushe.

Kana yin wuta da itace? Kana yin wuta da itace? Kana yin wuta da itace? Kana yin wuta da itace? Kana yin wuta da itace? Kana yin wuta da itace? Eh, ina yin wuta da itace. Musamman idan an zo sha'anin biki to ba zai yiwu kayi girki a kan gas ba, saboda girkin na da yawa to sai ka sa itace.

Kana shan madara? Kana shan madara? Kana shan madara? Kana shan madara? Kana shan madara? Kana shan madara? A'a, ni ba na shan madara. Ni ba ma'abocin madara bane. Hasali indai na sha madara sai ya sa mun ciwon ciki, ya sa ni in yi amai. To gaskiya ni ba na shan madara.

Sau nawa kake kallon madubi? Sau nawa kake kallon madubi? Sau nawa kake kallon madubi? Sau nawa kake kallon madubi? Sau nawa kake kallon madubi? Ni dai da ya kene na miji ne, gaskiya sau ɗaya nake kallon madubi da safe kaɗai idan zan fita wajen aiki. Amma daga locin bana ƙara kallon madubi ko na dawo na cire kayana, nai sallah, nasa jan lafiyana bana kallon madubi kawai zan je kwantaye.

Kana riƙe rigan aljihun ka? Kana riƙe riga aljuhu ka? Kana riƙe riga aljuhu ka? Kana riƙe riga aljuhu ka? Eh, ina riƙe rigar aljuhuna. Musamman idan aljuhun ta mun yawa.

Yaya jadawalin aikinku yake? Yaya jadawalin aikinku yake? Yaya jadawalin aikinku yake? Yaya jadawalin aikinku yake? Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu yana farawa ne daga safe karfe takwas. Daga nan sai kowa ya ce gaba da aikinsa, bayan nan sai kowa ya je ya yi huhu, bayan ya dawo sai a ce gaba da aiki.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine tsare gaskiya, tsare gaskiya da yin adalci sabida kar ka tayi gudu, kada ka yi abunda bai da cewa.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Lokacin da nake huta a wajen aiki, shine idan mun samu hutun zuwa cin abinci, da hutun zuwa yin sallah. A lokacin ne kaɗai nake samu nake hutawa a wajen aiki.

Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Eh, ya danganta. Idan wajen bai da tsaho sosai, ina iya kunna. Amma idan wajen yana da tsaho sosai, gaskiya bana iya kunna wa saboda ni hagga Allah ni ban da tsaho.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? In na farka da safiya, zan shiga bayi in yi fitsari, sai in yi alwala, sai in zo in yi sallah, rakatainil fajr. Bayan na gama sai in yi sallar asuba. In na gama sallar asuba sai in ɗan koma in dan kishingida. Bayan na gama kishingida na tashi ƙarhe bakwai sai in shiga sai in tafi wajen aiki.

Wane launi labulayen ku su ke? Wane launi labulen ku su ke? Wanne launin sabulun kuke so ke? Wanne launin labulen kuke so ke? Wanne launin sabulun kuke so ke? Launin labule na shine launin shuɗi, launin shuɗi, sabida na fi son launin kuma shine kalan launin fentin da ke jikin garin ɗakina.

Kana fatan samun cinyawa? Kana fatan samun cinyawa? Kana fatan samun cinyawa? Kana fatan samun cinyawa? Eh tabbas ina fatan samun cinyawa saboda cinyawa yana da matuƙar basira yana da matuƙar amfani. Ina jin daɗi sosai sosai to ina fatan samun cinyawa.

Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? Kana zama kan gwiwa? A'a, gaskiya ni bana zama kan gwiwa. Na fi zama a kan ɗawawuna. In zau na kan ɗawawuna a kan dakali, amma kan gwiwa gaskiya bana zama a kan gwiwa.